Ina riƙe handkerchief a aljuhuna sosai. In zan fita aiki ne, coci ne, duk inda zan je dole ya nasa handkerchief a aljuhuna just in case. Tun da nake makaranta ma nake haka bana fita ba handkerchief a aljuhuna.

A'a bani shan magani kullum. Tab ni na kan yi wata biyar shida bani shan magani. Ban ci kayan rashin lafiya ba. Kullun jikina zanzan. Bani shan magani kullum. Bani sha.

Gaskiya ina jin tsoron kwari. Ba ni son kwari ko kaɗan. Idan na ga kwari haka, zan ringa ankali kan tashi, sai in nemi maganin da zai kashe su. Ba ni son kwari ko kaɗan. Ina jin tsoron su.

Ina wanke tufafi so ɗaya a sati, ranar Asabar ran da ban je aiki ba. A ranar Asabar nake samun lokacin wanke tufafina duka, sai in wanke su yauwa, in ringa ayonin su kaɗan kaɗan ina sawa.

Ina kulle kofa kullum. Kullum in zan fita ina kulle kofa. In na shiga gida ina kulle kofa. Bani barin kofa na a bude. Sam bani barin kofa na a bude. Haka nike, bani barin kofa na a bude. Kullum sai na kulle kofa na.

Abincin da yake sa ni in ji dadi shine sakwara. Sakwara da miyan ganye, tuwon shinkafa da miyan kuka, amala da miyan gbegiri. In na ga wannan abincin gaskiya ina murna.

Ina hawan keke sosai tun daga lokacin da nake yaro, irin shekara goma zuwa sama haka na fara hawan keke. Ina hawan keke sosai. Yanzu na daina hawan keke, na wuce hawan keke yanzu sai dai zan tuƙa mota.

A'a ni bana ma son ko wanne a cikinsu. Bana son kayan zaƙi sosai saboda bayi da kyau wa namiji. Kuma gishiri, gishiri bashi da kyau da yawa ai, sai dai a ɗan sa ɗan dama dama a abinci ko miya yauwa. Ni na fi son komai dai normal. Kayan zaki kuma gaskiya bani so sosai, bana so.